Kun giya taimakon junako ta hajiya yaya suke taimaka wa mutane. Kuɗin gudumawa wata wata don an ce don buƙata ka ga haske.

Me ya zara baabinci yake da muhimmanci tsakanin ku da mutanenku. Ba abinda yake hannunka cin abinci tare, ku gan ƴan uwanku cin abinci tare.